Am ina cajin waya ta da safe idan fa da daddare idan zan kwanta barci ina overnight charging because saboda idan da safe ne ko da rana banda lokaci sannan kuma da rana yana over heating waya tana ɗan samun damuwa. So amma da daddare idan zan kwanta barci zan sa cajina zuwa da safe. Ko in tashi da daddare zan yi sallah ko wani abu to sai in cire cajin ya cika in kuma bata cika ba zan barta tayi ne har zuwa sadda da asuba kenan sadda zan tashi daga barci. So a lokacin in ma ta cika dai wayan tana da auto disconnect za ta cire kanta kawai. Ga dai shi cable ɗin is connected amma dai mai can ba aiki take yi ba tayi disconnect kanta saboda in ma ka taba chajan za ka ji bata zafi irin ba aiki take yi ba. To lokacin da nake cajin waya ta. Da safe ba ta yi sannan kuma da rana ga zafin wuta ga na ɗaki akwai wannan so yana sa battery ya dinga ɗaukan zafi karshe ma ya kumbura amma idan overnight charging ne so ko room na da zafi da daddare zafin ya ɗan yi sauƙi musamman idan akwai wuta haka ga iska ga rufe kar da saurin.